Nidai ma gaskiya malalaci ne, bana rubutu da sauri. Saboda ni ko a wurin makaranta ne idan za a yi exam, gaskiya ana bari na baya saboda rashin rubutu da sauri. Bana son rubutu da sauri saboda ni dama asali na bana son wahala. Kuma rubutu da sauri zai sa hannunka ya gaji. Daurewa za ka yi ka kai ka cika wadayi. Ni kuma dama me tsana, abin da zai walar da ni na tsana to gaskiya bana yi. Amma akwai adadin mutane da yawa, wanda su ba ruwan su za su iya yi bai dame su ba. Su abu na jikinsu basa ɗaukan shon abu don su ya bulu ko don za su sha wahala wai su ji tsoron kar su yi a a, wannan su bai dame su ba za suyi kawai kowa yayi yake. Amma ni gaskiya rubutu yana ban wahala bana cika son yin rubutu. Kuma ban iya rubutu da sauri ba. Saboda gaskiya ni abubuwa da sauri ma yawanci wanda mutane suke iya yi ni ba iya yin su nake ba. Saboda kasa lalle ne na gidan gaba, na can bugawa, na bugawa a jarida ma kuwa, jarida ma bana safe ba na yamma. Zallan kasa dama bana safe bane kaci irin. Bana iya rubutu da sauri.